Na fi son abinci na ɗanɗano da kuɗi kaɗan dan kasan wanda suka sa kai akai kuma inda mafi daɗinsa yake. To hakan yana nunawa cewa abubuwa ba daɗi ba dama. Dan abincin da na fi so yana ɗan kuɗi kaɗan zai kai kome da kome. To da haka zai yi.

A kowace rana ina amfani da abubuwa da dama. Don kagan ana samun abubuwa da dama daga wurare daban daban. Saboda yanzu in ka duba, zan samu abin yi da safe, zan ɗauki yana bayyana cewa ana amfani dashi kuma da safe, tun rana, da kuma abu buwa de kin san ni matsananci haka de yana taruwa. Saboda haka yana da kyau.

To yanayin yanda mutum yake kwantar da hankalin sa idan al'amura suka matsa dole kayi la'akari da cewa komai daga Allah ne Allah ne yake kawo maka komai, in dai kayi tawakkali da Allah. To, aka fara tunani me ya kawo hakan na farko sai ka ƙoƙari ka maƙance shi saboda kar a samu irin matsalolin nan. Dan yana yiwuwa, shi rayuwa sai ka ɗauke shi a hankali, amma sannu a hankali komai zai tafi daidai.

Eh ina iya tafiya wuri a ko wace rana. Yana ɗaukan kamar mintina ɗaya kaɗan za a ci. Ba kai awa ba, a ci kamar mintuna sha biyar zuwa ashirin zuwa talatin. Haka hanya da yawancin mutum yana yin hira ne kuma yana ɗaukan so haɗe da ita. Haka nan su ke amfani da shi.